Gaskiya ina taimakon mutane ta hanyar idan sun zo, sun tuntuɓe ni akwai wani abu wanda zan iya musu, akan namusu. To ta wannan hanyar nakan samu dama iya inda nake da iko in samu abun da zan iya basu. Kuma nakan ji daɗin hakan suma kuma sukan ji daɗin hakan. Haka na kan yi.

Da safiya daga ƙarfe shida da rabi zuwa ƙarfe takwas da rabi wani lokaci mun dawo sai kuma ƙarfe huɗu zuwa ƙarfe shida wani lokaci mun dawo sai kuma ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma. Haka muke gudanar da abubuwa.

In gaskiya ina yanka farcen sati sati so dayawa saboda ya fi fa'ida in aka yanka shi ko ranan Juma'a. Masu kutan ku ko ba ranan Juma'a ba ma na kan iya yanka farce idan na sun yi tsaho sosai. Na iya tsayawa in yanke su don samu daidaito.

Ha a, gaskiya bana iya yin iyo, duk da dai ni ko shine wurin da nake alkarya ne. Yana cikin gari ne ba a cikin ƙauye ba. An fi samun faɗammun a cikin ƙauye. Shi yasa za ga mutanen ƙauye sun fi mu iya yin iyo. Mutanen gaskiya sai dai swimming pool in mutum yana da hali zai iya zuwa yayi wanka.

Eh gaskiya yana biyan kuɗi ta waya musamman ma kuɗin makaranta sannan kuma da bashi na layin kira idan suka samu mutum koya turo sai ya biya gaskiya nakan biya kuɗi ta waya sosai sosai nakan biya kuɗi.

Gaskiya yanayin yanda aikin ke tafiya, mukan so a samu canji don samun a cigaba da yana yi mai daɗi a cikin gurin, ko wa ya samu, yaji yana da 'yanci ba tare da tsangwama ba, ko kuma wanni nau'i na cin mutunci.

Eh gaskiya muna son ɗaukar hotuna, musamman ma in an samu kyamarar mai kyau saboda hoto yayi kyau. Ana jinda ɗin shi kuma gaskiya yanzu bana wani ɗaukar hoto saboda in ina hirar ɗumama saniya, a gaba mutu.

Eh gaskiya abun bani cika sanya safa ba a kullun kullun amma nakan iya sawa saboda yana yi na iska wanda ake fama da shi. Hakan zai iya cutarwa ma lafiya na ƙafa sannan kuma hakan na iya ƙare mutum daga sanyi.

Eh tabbas, muna da fanka a rufin ɗaki amma kuma ba ma amfani da shi a lokacin iska. Sai dai lokaci na zafi idan ta kama mu kaji gari yayi zafi, mukan yi amfani da shi a wannan lokacin saboda samun daidaito da samun iska in ba mu samu mu rayu da shi.

Eh gaskiya ta hanyar zama a tattari kowa da kowa sai a tattauna yana yin matsala wanda ya halarto. Bayan an tattauna sai a bi shawaran wanda kowa ya ba da a gani wani ne za a fi samun mafita sai a yi zaɓi da wannan in sai a yi amfani da shi don samun mafita.

Gaskiya kalan mu ɗaya da wanda nafi so shine doko da an same shi mukan suwo shi gaskiya, amma bitmas saboda yanayin tsadan shi, za gani ba kowa ne ke iya cinshi ba sai ɗaiɗaiɗun mutane za gani su ke samun halin siyen shi.

Gaskiya fari saboda ni farin abu a duniya yana burge ni domin inda na ga farin abu musamman fari abun da ya kama kaya, na sawa na jiki da fure suna burge ni saboda ina son fari da kore saboda wani nau'i ne wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana son su.

Eh gaskiya launin bangodin wasu ɗakunan raga fik ne, wasu ɗakunan kuma za kaga kore kore, wasu kuma gani an yi su fari amma gaskiya brown ne ta tsakar gida. Amma bangon ɗakin pink pink ne yanayin fentin nashi. Wannan shi ne launin fenti na bango.

Eh gaskiya na kan kunna wuta, musamman wuta na itace lokacin sanyi don mutum ya ji ɗumi. Sannan kuma da wuta na girki mutum yakan iya kunna don ya dafa ruwan wanka ko ya dafa abinci. Sai kuma wutar lantarki na ɗaki, mutum zai iya kunna shi don ya yi ga haske.

Eh gaskiya wasu lokutan mukan fita idan dare yayi muje muyi kewaye daga unguwar mu zuwa wasu unguwannin ƙarin aiki domin mu yi exercise kuma mu ƙara ganin abubuwa da warware yanayi na jiki na gajiya ko wana abu makamanta irin wannan.

A'a gaskiya nakan je da wuri-wuri, bana zuwa na gaba, suna zuwa da wuri, wannan ra'ayi nane. Bana so in ɓata lokaci, ya zamana kowa ya halarta wurin da ake da bukatamu, ya zama ni zanzo a baya na fuso, ya zama ni nazo a faro ba faro ko tsakiya tsakiya.

A gaskiya na kan yi amfani da dove wurin in wanke fuska na. Sannan kuma wannan sauran jiki na kan yi amfani da septol. Wani lokaci kuma inyi amfani da ceri don in wanke jiki na amma ga fuska na kan yi amfani da dove gaskiya.

Gaskiya a galery na fi je hutuna na a gallery ma'ana wasu kuma in naga akwai key a jiki, sai inje kai su zuwa cikin email saboda nan lokacin da na tashi, neman su kawai zanje email na in yi login, in gansu sai in kwaso kaya na.

Eh gaskiya na kan iya ɗaura ƙulli, musamman ma azuba wani abu a leda kaman misalin man gyaɗa ko manja. To ina iya ɗaure bakin ba tare da yawarware ba. Har kaishi inda ake buƙata cikin tsari ba tare da almbazaran ciba.

Eh gaskiya muna amfani da sanda wurin ƙoƙarin ciro abubuwan daga sama idan sun yi nisa. Wani lokaci kuma tunda akayi kujeru da tebur sai mutum ya sasu sai ya hau kai sai ya ɗauko abin da yake so ya ɗauko idan yayi nisa da hannu.

Eh gaskiya nakan iya tuƙin mota amma ba sosaiba. Na har yanzu hannuna bai faɗa ba kuma ina rina zanyi tafiya mai ni saba. Zan iya motsa shi daga inda nake zuwa dan wani guri da bai taka ƙara yakarya ba baɗanisa ba haka sosai ba.

Gaski ya ina amfani da intanet, basau ɗaya ba basau biyu ba, ba kuma sau uku ba. Sau dayawa wani wani lokaci ina na amfani da shi ne. Hannuna yaga ji, ido yayini yana kallon waya. To mukan ijye shi mutum ya samu ya huta bayan ya samu ya dan sura ce, sai ya ɗauko ya cigaba da abinda yakeyi.

Eh gaskiya mai ƙarfi ne, mai ƙarfi ne ba hankali ba, duba dai na yi idan mutum yana magana idan ma ya ɗaga shi sosai, zaka ga ana cewa ya sassauta, ya sassauta saboda za a iya ji ako ina, wanda yake ne sama zai iya jiyowa mai ƙarfi ne.

Eh ta bas ina so yayi haske, mussaman ma in mishi farin fenti, in sa mai gulp farare hakan zai burgeni saboda haka na ke fatan ƙabari na ma ya kasance. To shiyasa ka ga ɗakin ma ina da burin yayi haske sosaai ƙwarai kuwa.

Gaskiya abu mafi muhimmanci a kasuwanci na farko shine jari, na biyu kuma kwastomomi, na uku kuma iya tafiyar da harkoki na kasuwanci, wato yanayin da mutum yake mu'amala da abokan kasuwancin nashi. Wannan sune abubuwa mafiya muhimmanci sannan kuma da manufa.

Gaskiya ina karanta jarida amma ba jarida in na takarda ba saboda yanzu an samu ci gaba na waya. Ko wallahi ni ina neman jarida mai BBC na Facebook ne shi. Zai je ya jawo BBC mai samu jaridu sannan kuma sauran platforms suna nan akan social media.

Eh gaskiya ban wani cika son dafaffen ƙwaiba, na fi son wanda soyahi akayi saboda soyayye ya fi ɗaɗi. Musamman idan wanda ya soya ɗin, wuta soya ɗin sai ya soya waɗin, ba tare da ya ƙone ba ko kuma yayi rolwa idan ya soyu da kyau, gaskiya yana daɗi.

Eh Alhamdulillahi, ina bugar hu ina bugar hutu da sofi sannan kuma ina rubutu da saurin ma ana cewa rubutun ya yi gaskiya mutane su gan ce ya yi kyau. Ama ni bana maganin kyawun rubutu sai dai su sagan mu ina bugawa da sauri gaskiya.

Eh gaskiya, launin aiki ba tare da bayar da horo ba hakan yana iya zama tasga goma ma ma'aikata. To shi ya sa ko da yaushe akan samu lokuta wanda ake koyar da ma'aikata da horas da su domin ƙara samun ƙwarewa da tafiyar da aiki cikin gaggawa da kuma kyau.

Ni gaskiya inda nake bikin ranar haihuwa na, na kallo na, inda na nutse daga farkon haihuwa na, zuwa ranar da na zo daga yawon rana. Menene a wurin da na yi na na alheri ko kuma a nayi abinda nayi na sharri, sai in yi nadama akan cikin siffa.

Eh gaskiya, ɗaya ke muwurin da muke ma'abota kiwon zakara ne, to haka zai ji ko da na gidan ku be kuka ba, sai ka zaci don na maƙwabta yana ihu ɗin, to wannan shi ke sa kullum safiya sai mutum ya ji ku kukan zakara ko yana sauƙa da wuri.

Ita, hanyar kula da yana yin yanda aka aiwatar da shi, sannan kuma dawanene karan kan shi ma, ya aiwatar da aiki. To mutum ya tsaya duba abun, sai yaga na yanayin inganci na shi wannan abun, wanne yake so yaga no inganci a gida.

Eh gaskiya yana iya duba lambar ta QR, saboda duba lambar ta QR yana da sauƙi. Da za ka samu sai ka kunna kyamarar wayan ka, sai ka samu wayan abokin naka akwai wasu address wanda suke badawa, sai ka scanin ɗin shi, to ta wannan gurin manafi samun sauƙi a kan in tsaya sai an turomin da OTP.